Wane kayan marmari ka fi so? A gaskiya kayan marmarin da na fi so, na fi son kankana da abarba da banana. Waɗannan gaskiya na fi son su sosai. Na fi jin daɗinsu da kuma irin nutrition ɗin da suke ba wa jiki shi yasa na ke son su sosai.

Eh to a gaskiya a koyaushe idan zan karɓa baƙo nakan saka a dafa mishi abinci mai kyau da daɗi. Wanda a koyaushe tanada irin tarbaɗa na mishi na irin yanayin abincin da yaci a gidana saiya tuna dani. Mukan karɓi baƙo ta siga da dama. Wani baƙon zaizo ne wuce wani baƙon kuma zaizo ya kwana irin kwana ɗaya, biyu, uku ya koma. To kowanne da irin tarbadda muke mishi.

A gaskiya bana cin goro. Goro ba abin da nake ci bane ko nake ta'ammali da shi. Mu fiyawa ma za ka ga irin tsofaffi ke cin goro. Kuma dalilin da yasa bana cinsa saboda yana ɓata haƙora. Ummm, sannan kuma yana da kafin sosai. Ga irin wanda harda ulsa idan ya ci goro yakan iya ta har mishi da ita. To yana daga cikin dalilan da yasa bana cin goro.

Babban buri na awurin aiki a koyaushe na kasance sahun gaba mutum na farko sannan kuma na cika aikin da aka sani akan lokaci ba tare da ɓata shi ba. Kuma na kasance irin wanda ake yabo a koyaushe, indai aiki ya zo ta hannuna to an riga an gama.

Eh, a ko, a kowane wata muna da manufofi da dama da muke so mu ga mun cimma. Ma'ana muna da target ɗin da muke so mu ga mun yi achieving a wajen aiki. Kowace rana da abin da muke yi, yanan kuma target ɗinmu muna da na sati, muna da na wata, sannan muna da na kwata. Ma'ana target na, na wata uku, na wata ɗaya, yanan kuma da na sati. Duk sati da target ɗin da muke so mu ga mun yi a cibin.